Wane wasa kake son yi? Akwai wasa kalakala daban daban wanda ina son yi, kamar irin wasan ƙwallo, wasan, ah, basketball wanda ake yi na hannu. Ma'ana wasan ƙwallon ƙafa, wasan ƙwallon hannu da kuma table tennis wanda ake yi da itace. Ina son wannan wasanni sosai.

Kana cin tafarnuwa? Eh, ina cin tafarnuwa sosai. Ina ci, ah, tafarnuwa a miya. Ina cin, ina shan shi a shayi ko kuma shayi irin na, eh, wanda ake na Lipton da ruwan zafi ko kuma wanda ake na attayi. Ina sa tafarnuwa ciki. Ina son tafarnuwa sosai saboda yana ƙara min lafiya a jiki.